E, ina amfani da kunnen waya. Ina amfani da kunnen waya, saboda wata rana in zan sha ƙiɗa ko kuma in zan kalla wani abu a yanar gizo, wani bayanai da yake da muhimmanci yana da kyau mutum ya samu sirri. To, sai in sa abin kunnen waya, in ji ni kaɗai, in fahimci abun ko kuma wani karatu da nake so in ƙara fahimtan abun da ake faɗa. Wata ran kuma wani bayanai ba zaka ji ya fito mai kyau ba amma in na sa abin kunnen waya ina jin dalla-dalla duk wani bayanai da ya kamata kuma duk wani abun da suke so su sanar da mutum ina ji sai in fahimci abun. Shiyasa gaskiya nake amfani da kunnen waya saboda in ji abu, in ji ya fito min a kunne daidai kuma in fahimci abun da ake faɗarwa, abun da ake faɗa, bayanin da ake yi in ji su dalla dalla saboda in fahimta.